Eh ina amfani da hannun hagu ne, shi nike rubutu dashi kuma komai nike yi da hannun hagu nike yi. Abinci ne kawai nike ci da hannun dama, amman komai nawa da hannu hagu.

Ina cin abinci da rana ne, misalin ƙarshe ɗaya ko da wani rana. Ban wuce ƙarhe ɗaya ko ƙarhe ɗaya na rabi kusan ko da wani lokaci gaskiya. Amma ban cika cin abinci ƙasa da haka nan ba kuma ban daɗewa ban ci abinci ba.

Eh ina jira a layi kamar yadda kowa ke jira. In naje nikan bi layi ne saboda inbi tsari da doka. Gaskiya amman ba wai haka kawai daga na zo ban wucewa. Sai na tsaya na bi layi na ga yanda an ba mutanen da an sallami mutanen da ke gaba na kafin ni kuma in zo. Ban ci ka yin gaggawa ba.

Eh, muna yi ƙwarai ma, muna yi ko da yausehi saboda na ma saba, na riga na saba da yin haka. Kusanwane lokaci munayi.

Ina amfani da waya na kusan zai kai sau goma saboda kusan koda wane lokaci waya na yana hannuna ne. Ina ai amfani da waya na a kowane wani lokaci. Ban wasa da waya na ko kaɗan.

Eh, ina sabonta ko wane lokaci ina shirye-shiryen sabonta kwamfutana kowane lokaci saboda ita na sabo ta hi daɗin aiki kuma tana da mahimmanci a wannan lokacin shi sa'ina yawan amfanin da ita haka nan.

Gaskiya bana shanya hula. Ina dai kaiwa wurin da ake shanya. Ina kaiwa ƙwarai saboda wani lokaci in na sa hulan kai na ƙaiƙayi yake yi. To, nikan sa ta irin ga sallah hakan ga. Ga sallah ko kuma aure ko wani suna haka ga in ana yi. To ina sanyawa.

Abun da na fi yi domin nishaɗi, eh abun da na fi yi shine ƙwallo. iNa son buga ball kuma yana sa ni nishaɗi ƙwarai yana sa ni nishaɗi. Amma ba ko da wane lokaci ba kuma. Wani lokaci nahi son in yi karatu. Amman dai abinda dai nafi yi domin in nishadi babu kamar kwallo Ƙwallo ko da wani lokaci ina yi shi, a ko da wane lokaci. Ban ɓata ma kaina lokaci wurin yin wasu wasanni bayan ƙwallo saboda ƙwallon shi ke sa ni farin ciki ƙwarai.

Eh ina iya dibawa, ina iya dibawa. Kusan ma yanzu duk inda kaje ai abunda ake kenan kusan ko da wane lokaci abunda mutane ke amfani dashi kenan ko da wani lokaci. So ina iya wa.

Sabulun wanka wanda nafi anfani da shi shine sabulun dettol. Shi nake anfani da shi ko da yaushe saboda yana da, yana da amfani a jiki ƙwarai. Yana maganin ƙuraje sannan yana sa jikin ka ji daɗin jikinka. Kusan ko da wane lokaci shi nake anfani da shi ban wasa da sabulun wanka saboda jikina in nayi amfani da wani sabulun da ba shi ba ne, jikina yana ƙaiƙayi. Ni kuma bana son haka so nafi anfani da wannan sabulun dettol ɗin saboda yana da daɗi ƙwarai ƙwarai. Mutanen gidanmu duka wanda suke anfani da shi kenan, mutane da abokaina da kowa. Kuma wanda ke ba ni sha'awa ciki medicated ɗin nan na magani na wanda ke tsaftace jikin nan, wanda ke maganin ƙuraje da sauran su. Shi mutane suna anfani da shi ƙwarai ƙwarai, ƙwarai ƙwarai. Ni ma ina, ina son shi.

A gaskiya, miyan da na fi so ba kaman miyan ganye hakanga, miyan da ake, ake yi da ganye. Duk miyan da ke da ganye, ina tana bani sha'awa. Duk miyan da ke da ganye, irin alayyahu hakan ga, ko shuwaka ko kuma sure hakan ga, ina son su. Duk abun da ke da alaƙa da ganye ina son shi. Saboda yana da unhani a jiki kwarai kwarai. To shiyasa ina son irin wannan da ire-iren wannan abubuwan. Kusan ko da wane lokaci ma a gidanmu in, inda za'a yi miya akan yi miyan ganye saboda ni, saboda an san ina son miyan ganye ƙwarai, ƙwarai da gaske. To shiyasa wannan lokaci duka in na yi aure, ni gaba ɗaya mata na ba za'a yi wani miya ba sai miyan ganye. Wannan haka yake. Abin da za'a dinga yi gidana kenan. Saboda abin da nake da ra'ayi kenan ina son shi ƙwarai ƙwarai, ƙwarai da gaske.

Eh shagon da na fi zuwa gaskiya, na fi zuwa shagon da ake sayar da kayayyaki na na abinci saboda a kusan shine kullum ina ci. Kullum shi abinci ne wanda kowa ko da wane lokaci mutum na buƙatan shi. Shi ne wanda ko da ya yi shi ina zuwa gaskiya.

Ah inaya daura ƙolli sosai ma. To in ina ya, idan ina yin dambe tun ina yaro ƙarami. Na iya dambe, to na iya kwarai da gaske, ina iya yin ƙulli, ina yi ma kaina ƙulli.

A'a ina gaishe da mutane ta hanyan sallama. Ina musu sallama wani lokaci kuma mu kan mika ma juna hannu in yara ne amma manya bamu kan basu hannu sai idan su suka bamu hannu sannan mu basu. Amman dai ta hanyar da muka fi gaisuwa shine ta hanyar baki, ka buɗe baki ka gaida mutum. In babba ne ka gaishe shi ba tare da ka ba shi hannu ba, in kuma warinka ne kana iya mika mai hannu kuyi musabaha.

Gaskiya nafi son taxi, saboda taxi bai da matsuwa. Ba a tsayawa ɗaukan fasinja. Ba abinda na tsana irin tsayawa ɗaukan fasinja. Na tsane shi kwarai kwarai.

Eh ina son abinci mai yaji sosai ma sosai. Ina cin abinci mai yaji. Ban son ma in ci abincin da bai da yaji ko kaɗan ba na so. Gaskiya nafison abinci mai yaji ƙwarai ƙwarai.

A gaskiya da cokali nake cin abinci ko da wane lokaci. In ka ga na sa hannu to tuwo ne wanda mu kuma a al'adar mu ba mu cin abinci, ba mu cin tuwo da, da cokali sai dai da hannu. Amma bayan shi duk kin gin abincin da muka ci da cokali muka ci shi ba da hannu muka ci shi ba. Mafi aka sari. Saboda al'ada da addini bai koya mana cin abinci ta wani fanni can dabam ba. Sai sa amman gaskiya da cokali nake cin abinci. Kusan ko da wane lokaci ma na fi son in ci da cokalin.

Kai gaskiya abunda nake son in canza a wurin aikin mu be wuce yanda ma'aikatan mu wasu ke zuwa makare ba, ba su zuwa da wuri wurin aiki. So gaskiya ina son in kawo canji wurin wannan. Ina son in tabbatar da cewa ma'aikatan mu suna zuwa wurin aiki da wuri. Kwarai ina wannan kokarin kuma ina son in Allah yadda, kami in bar wurin aiki na sai na gyara wannan abu. Sai an dinga zuwa wurin aiki da wuri in Allah yadda. Allah yadda. Kusan ko da wane lokaci zan, zan ƙara musu ƙarfin gwiwa saboda a dinga zuwa da wuri.

A'a, na fi son hawa matakala gaskiya saboda nahi son ina yin exercise. Banson ina, ina hawa lift saboda in ina hawa matakalan nan ina motsa jikina saboda wurin aikinmu koda yaushe muna zaune wuri guda ne. Ba mu cika yin yawo ba so amma idon muka hau, idon muka tattaka hakan ga jikinka ya dinga motsi, kana jininka ya dinga motsawa. Wani lokaci yawan zama wuri guda nan be da dadi ko kaɗan be da shi. So gaskiya nahi son in hau matakala ba, ba lift ba saboda ni ba raggo bane. Ba raggo bane, mun riga mu munyi gadon tafiyar ƙasa. Ko da yaushe mu tahiyarmu ta kafa muke yin shi, koda wane lokaci.

Burin mu a aiki gaskiya bai wuce mu faranta ma kwastomomin mu rai ba. Mun faranta ma duk wani wanda ya zo wurin mu muna faranta ma shirai saboda samun cigaban su cigaban mu ne. Bari lokacin da duk su ke zuwa da yawa a lokacin mu muke samun cigaba. Kuma mu mutanen mu suna farin ciki da hakan gaskiya. Ina farin ciki da wannan. Ba mu da burin da ya wuce mu faranta ma kwastomomin mu rai. Mu je ko'ina duk faɗin ƙasashen da ke cikin duniyan kusan ko da wane lokaci. Wai yan zuma harkokin mu da waya ya koma a yanar gizo shiyasa abin bai wahalar da mu. Saboda mutane daga ƙasashe daban daban suna zuwa saboda muyi musu abin da ya dace.

Wasan da na fi son yi gaskiya bai wuce wasan ƙwallo ba. Wasan ƙwallo, na hi son yin wasan ƙwallo sosai. Ina son wasan ƙwallo saboda a koda wane lokaci banda wasan da nake yi, in dai ina lokaci banda yawuce wasan ƙwallo. Ko da wane lokaci ko banda lokaci, ma ni kan ƙirƙiri lokaci gaskiya. Dole na yi ƙirƙiro lokaci saboda ina son yin zamana da cewan a ko da yaushe jini na yana, yana motsawa bai zaune wuri guda. Shine gaskiyar magana. Isa a koda wane lokaci ina zuwa buga ƙwallo.

A koda wanne lokaci, ko wanne shekara sau ɗaya ni ke neman hutu. Wani lokaci nakan nema a ƙarshen shekara, wani lokaci kuma nikan nema idan Sallah ƙarama ko babban Sallah ya zo. Na azumi haka kan ga ko na layya. To wannan lokacin nikan nemi hutun shekara, saboda in je ƴan uwana su ganni, in ga kowa da kowa. Wannan lokacin shine lokacin da na fi zuwa hutu gaskiya.